Wane launi labule kuke suke? Labulen mu yana da launi biyu a kan jikinsa. Wato na shi falo, akwai kalan ganye,, se kuma akwai-- launin ganye, se akwai kuma na ruwan kwai wato yellow ko, ruwan kwai, yellow. Wato shi na parlour kenan. Sai na ɗaki yana nan kalan chocolate da ɗan taɓon kalan madara a ciki. Na parlour kuma kalan ganye ɗin shi yafi yawa. Kuma kalan ganye ɗin ba mai haske ba, me duhu sai kuma da yellow ɗin kuma shi yana nan da hasken ta. Wato yellow ɗin kalan ruwan kwai kenan. Shi ne na parlour shi kenan. Sai kuma wajen aiki akwai mai kala mai duhu, sai blue ɗin akwai ɗan taɓon ɗin ruwan kwai da kuma ja a ciki. Yana nan ɗan circle circle a jikin shi haka a da round round ko. Amma shi blue din shi yafi yawa sai kuma dakina nace shi nashi chocolate koh? Sai da dan tabon kalan madara a ciki sai kuma shi na ɗan'uwa na. Shi kuma nashi launi yellow ne shi. Yayi launi. Kowa dai da na shi, in kana so ka canja ka canja in kana so kacigaba. Ko da shike akwai shi labule daban-daban. In ka wanke ɗaya za ka iya ka sa wani. Shiyasa ya kan iya zama cewa kowa da na shi kalan launi daban-daban. Sai shi na su ɗakin yayana. Shi yana nan akwai kalan madara shi yafi yawa sai akwai ɗan baki a ciki layi layi sai kuma akwai meye ake ce da kalan nan? Wato shi gold. Akwai shi shima digo digo shi a ciki. Yana nan da kyau haka shi yafi kyau ma. Sai akwai wancan labulen sai akwai wani na ciki wanda in aka ja-ja suna gefe shi yana nan a tsakiya. Shi kuma na shi shima ruwan madara ne shi ɗin yana nan yare yare haka. Eh shi hakan na shi take. Me guda uku ɗaya. Zaka ga wajen sa label ɗin yana da gwajajje biyu. Akwai ɗayan na gaban ɗin su ne labule masu kauri ɗin kenan masu kala daban-daban na kalan madara da kuma baki da ɗan taɓon gold gold a ciki. Sai ɗaya, ɗayan gwajen sa labule na cikin ɗin shi ne kalan madaran nan shi ya shi wanda na ce shi yareyare ɗin. Ba a layi ɗaya suke ba suna nan wancan a gaba ɗayan a baya. In aka rufo na gaban ɗin wato masu kauri ɗin ba za ka gani wajen ba. Amma kamun in kana son hasken ɗaki ka ga in ka ɗaga wayan can masu kauri ɗin ka ga ko ta ɗayan ɗin tun da shi yana nan yare yare zaka iya ka gani ta jikin shi. Shi zai nuna hasken ɗaki ko ba a ɗaga shi ba kuma shi a sauƙen ɗin kai na waje ba za ka ga abun ciki ba sai na ciki yaga ta waje.

Kana son abinci mai yaji? Bana son abinci mai yaji saboda yana dami na. Haka ji. Kaga yanka tambaye ni wannan tambaya a shekarar ɗaya da wuce ko biyu. Zan ce maka yin abinci baya ji ma bana jin daɗin ci. Dan ni, in ka-- ina sayan kayan miya wa, ina gwammacewa in saya atarugu kawai daga shi. Amma abincin za a yi da tumatur ne, in haɗa ataru da tumatur ban damu da tattasai ba a abinci. Hmm, amma ka ga, ba wanda zai gaya ma idan idon ka ko kuwa idon-- idan idon ka yaraina fata, idan jikin ka ya amsa. Ka ga shi cin yawancin yaji yana da illa, kuma illan nan ba abin da za ka ji daɗin shi ba ne. Shi ne maganan gaskiya. Za ka zo kar shenta, kai ka nema ma kanka ciwo har da hanun ka ya zo ya zamanto abubuwa da yawa ma ba za ka iya ci ba. Dan daga gurin sai ka ga abin yana karuwa, yana zamanto wani abu daban kamun ka an kankara. In ka ci wannan ma zai dame ka, in ka ci wannan ma zai dame ka kuma bawai suna da barkonon ba amma sabili da abin da yawan cin barkonon ya kawo maka. Sai ka ga akwai abinci da yawa da in ka ci zai dame ka. Da kaga in ka ci doya ya dame ka, in ka ci wake ya dame ka, in ka ci biredi ya dame ka, in ka ci abinci mai citta ya dame ka. Sai ka zo ka ga dole ne ka fara kin wasu abinci ba sabili da wani, ba sabili da lafiyar jikinka. Kuma in ba ka samu ka nemo magani ba, mai kyau wani abun ma watara na har zai kai ga allurai. Saboda yadda abu ya shiga jikin ka, eh abin da ake ce da shi ulcer ka mun ankara. Kana nan kana yawancin barkono, sai ka ga rana ɗaya ya carke maka. In ya carke maka gaba ɗaya kuma sai ka ga ka je ka fita hankali ka ga wani rana ma ba za ka ma san inda kake ba ma don ka mun ka ankara ko ba ka gane yanayin ka ba ma. Ka, ka kusan tafiya kawai Allah shi sauwaƙe. Dan ni ma ya taɓa mun haka kuma na ga mutane da yawan dai daya ya musu haka. Kuma in har ulcer nan da ya shiga jikin ka kamar yadda na faɗa abu da yawa ba za ka ci ba. In ka-- in ma aka ce za ka ci, za ka na duba yanayin ci shi. Ba za ka ci shi a kullum, ba za ka ci sau ɗaya. Aaa, ba ma-ma ko ba ma za ka ci-- za ka na cin shi sau ɗaya, ɗaya dai. Bara ka na nan kana, eh ci akai, akai ba musamman ma abu me mai. Sai ka ga ka mun ka ankara abun yana nan, yana damin ka. Kuma in ba ka yi hankali ba wani abun ulcer kan nasan har ya sa wasu sun rasa rayukansu ma. Sabili da haka ba wani abu bane yana ɗan fara daga kaɗan kaɗan ne. Kana ga kamar wani daɗi kake ji ba ka san cewa kana kashe kanka ba. Ka mun ka ankara sai kaga abu ya yi sanani. Ya, ya juya wani iri da kawai kalan da babu daɗin ji. Amma ka ga akwai wayanda dai baya musu komai amma ko kuwa ace dai lokaci ya yi musu ɗin bai tashi ba ne. Ka san kowa da yanayin yadda jikin shi yana ɗaukan abu. Wasu baya daɗewa, yana nuna wa wasu zai ɗau lokaci ma za a ga lafiya amma sai kaga in ya tashi sai zai tashi a take kawai ya canja musu yanayi. Ka ga wancan kuma ba daɗi kuma wanda ya loda ba da wuri ba. Za ka san yadda za ka yi da shi. Za ka ɗan san yadda za ka rage abubuwan da kake ci. Ka san yanayin yi da kanka. Amma in ka ce za ka nan kala, eh nuna, eh me ake ce da shi? Rashin kunya. Sai nuna maka eh shine ainihin marasa kunya. So abinci me yaji yanzu kam abin da idona ya gani ban cika so ba. In ka mun ka ankara yana cin abu me yaji, yana nan yana neman maganin da zan sha. Sai ka ji ka ji yana ƙone ciki yana juyawa. Kamun ka ankara gaba ɗaya cikin ka ma sai ya ruɗe. Kana nan kana fama da magunguna da asibiti. Wancan kuma babu daɗi.

Kana sauraron rediyo? A da abba ina sauraron rediyo amma yanzu ina razan ji rediyo har in saurare shi. Bayan ga, a, yanan gizo gaba ɗaya ga su, uhm, Facebook ga su, ga su TikTok ga su duk dai, su Twitter duka inda za ka samu. Kuma wane irin, uhm, me ake ce da shi? Duk, duk wani sanarwar da kana nema dai za ka samu a ku. To ban ga amfani rediyo. Tun ni ba na sake gane rediyo ma ko irin kananan ne. Sai kuma yawanci da wa dai a kananan waya ne dai ana samesu. Na manyan waya man ban ga kamar sun cika amfani ba. To ko, ko dai mu ne dai ban gwada ba? To zan ce na taɓa gwada daya amma za su yi ma maka suma 6.30 kamar ka samu ka kama, eh, lambar ku, ku naku rediyo mai amfani a jaharku sai ka gaya zama daman. Zai tsununo ma, eh, lambobin rediyon wasu jahar zai zama naku kuma zai zama maka wani abu nema ka dinga nema kuma sai ka ga ba samun shi za ka yi ba. So ka ga akan da haka, kuma kawai a kan da ba wa kanka wahala. Ka je inda ka san za ka samu, eh, sanarwai ɗin a sauke, a sauke. Za ka san kuma me ne yake faruwa gari ma. Za ka gan shi ma, in ma na bidiyo ne duka za ka gani. To a fili ma za ka fi samun sanarwa ma masu kyau. Ka fi gane ma ainshin me yake faruwa. Kome da kome duk yadda kake neman ganin shi za ka gan shi shi. A yanar gizo ko kuwa wasu shirye-shiryen wayoyi don, uhm, kalan wayan can abubuwa. So ka ga in har akwai inda za ka samu wasu a sauke, a sai ka tashi kana nema na rediyo-rediyo mai amfani da batiri. Batiri ya mutu a je a tashi ana siyan batiri cikin dare ko da safe ko da zafin rana ka gan. Da aka ga wayan ka kawai ka duba, ka shiga duk inda za ka, ka ga abin da kake nema. Baba abin da ya wuce haka. Kuma sai dai in har ba nema ka tashi ba duk abin da kake nema dai a yanar gizo za ka samu. Ga su nan yanzu, yanar gizo ma a'urorin samun shi, eh, abin da kake nema ma daban-daban. Ga Google, ga Meta. AI, ga su shirye-shiryen kamar yadda nake faɗa su Facebook ɗin duka za su nuna maka. In kana so da, da, da hotuna ne ko da bidiyo ne duka dai za ka gani. Duk yadda ka san kake neman shi za ka gan shi. To in har haka ne in amfani rediyo? To, eh, sobbi dai akwai wayan da dai suna da rediyo wata kila. Amma ni kan gaskiya ya jima da na ji ko ƙarin rediyo ma a unguwa. Kuma yadda mutane suna tafiya sai ka gansu da rediyo suna jin rediyo suna tafiya ko da safe ko da yamma. Gaskiya na jima da ganin haka. Ko tun da dai kome ya koma kan waya, kowa ma ya koma kan waya. So rediyo kan gaskiya sai dai in ce eh ina kallon abubuwan da suke faruwa a waya na dai. Amma in na ce ina kallon rediyo yanzu haka, na yi maka yin a karya, na yi maka yin a karya ba na wasa ba. So rediyo kan gaskiya ba na sauraron shi. Amma sani ina yake samun shi ba yanzu ba. Sama ni ma ko a kasuwa in ka je da kuɗinka ba ma za ka samu rediyo ba. To, to duka, eh, su, eh, channels masu sanarwai ɗin ma sun koma wayoyi su ma. Dukansu suna da app a waya. Za ka iya ka bi su, ka ji ma news ne kake so ka ji duka za ka ji a wayan mu. Su AIT, su NTA, su ATV duka su channels, eh, BBC duka babu wanda ba su da pages su su daga su Twitter, daga a YouTube ne, daga shi Facebook ɗin ne. Duka sai ka ga dai suna da gwajin sanarwan su a guri ɗin. In har kana binsu dai wato following ɗinsu, koma me kake nema ka sani za ka sani. Duniyun ne ne za ka gan shi. Za ka ga update ma in sun yi post. Za ka je ne kawai ka je ka duba ka ga me ne su ka sa.

Kana mike jiki da safe? Eh, ina mike jiki da safe, in na tashi daga bacci. Ina kan, ina iya mimmi ka jikina, in samu tashiwa mai kyau. Sai kuma bayan haka, wasu lokaci ina kan yin, ina iya yin exercise. Wancan ma shi ne ainahin mike jiki, ban da na safe yake nan. Wanda zaka ɗan yin wasu salle-tsalle ka-ka-kai dai. Zaka iya ka yi irin wanda da igiya, wanda za kana salle da igiya. In ma gudu ne za ka yi, sai ka yi su. Duk wani abun da dai kana iya yi don exercise. Akwai daban-daban. In Kana da abun yi exercise ne a gida, so wanda za kana ɗaga mai nauyin nan ko duk wanda za ka iya, duka dai yana cikin mika jiki. Kaga, da ina makaranta da yawanci, to lokacin da nake jami'a, ina iya zuwa wanda kasa akwai gurin da za ka je don ka yi register, kana zuwa kowane safe ko yamma ka mika ka jiki. So yin safen ka yi register da kuɗi, za ka iya yi na sati, za ka iya yi na mako ɗaya kenan ko biyu ko kuwa wata ɗaya. Duk yadda kaga za ka iya yi, ka zo kana mika ka jiki. Sai kuma har wayanda za ka iya yi a gida ne. Akwai wayanda, kai ka akwai daban-daban. Wanda ake ce da shi sit-ups, akwai wayanda akwai side lunges, akwai daban-daban dai. Akwai wayanda dai don samu don lafiyan jiki ne, sai akwai wanda kuma kamar in kana so, ah, tunbinka ka ya sauka ya yi fada, ko kuwa in kana so ka yi manyan kirji. Akwai shi yanayin mika jiki daban-daban. Ya danganta da mene kake so wa shi jikinka. Sai kuma ka ga shiɗin ana yi don kara lafiya. Zaka iya wace rana ka haɗa da wasu kalan abinci. Um, ka haɗa sai ka ga abun ɗin, ya fi tafiya da wuri. Sai kuma akwai wasu kalan abincin da za hana ka ci ko kuwa ya kamata ka daina ci in kana shi musamman in ba dai na lafiya ne kawai ba. Akwai abubuwan da kana so kaman na miji a ce abu manyan kirji. Kai dai akwai abubuwa daban-daban dai a shi mike-mike kirji ɗin. Amma in ka samu ka ci abinci mai kyau yadda yin yadda ya kamata ya inganta shi mike-miken jikin, ka samu abun da kake nema. Kaga, za ka samu shi a sauwake. Sai kuma shi mike-miken jikin ɗin musamman ba iya kawai na kan gadon nan ba wanda za ka tashi ka yi da duk karfinka, yana inganta lafiyan jiki. Sai ka ga in kana yi a kullum, ah, ba za ka yi rashin lafiya a sauwake haka ba. Aka ga kuma kana da karfi fiye yadda yadda ya kamata. Sai ka ga dai ba kowane abu ne zai taɓa ka wanda za ka faɗi ko kuwa ba kowane aiki ne za ka yi sai ka gaya shiga jikinka ko kuwa ka ji ka gaji a kan kowane abu kaɗan ba. Saboda shi mike-miken jikin ɗin yana taimako da wancan falli sai ka ga in har da safe, eh, ka yi mai mike-miken jikin da shiɗin da baya mike yi jikin shi, um, kai ka ci abinci kai da ba ka mika ka jiki ba sai ka ji bacci kake ji musamman in ka ci abu mai nauyi. Shi da ya mika jiki kuma, sai ka ga in ya ci abinci ba zai tashi yana jin bacci ba. Amma kuma za ka gan shi yana nan garau. Sai duk abun da ya kamata ya yi kamar yadda ya kamata ya yi. Ba zai ji wani kashewan jiki saboda ya ci abinci ba. To ka ga shi amfa, ɗaya daga cikin amfanin shi kuma ko, yana taimaka gurin baka karfin guiwa na aiki. Ba kaman yadda ka tashi ba ka yi komai ba ko kuwa ɗan ayyuka ba wa su mike-miken jiki ba. Sai ka ga.

Kana iya tuƙin mota babu tukuna. Ko in ce da saurana gaskiya domin tuƙin mota sai hankali. Last da na ce zan koya, naje na shiga cikin gini suran ɗin kuma to sai hankali. Godiya ga Allah dai abun bai muni. Hai ya kai inda na yi soka asibiti ba. Amma to duka. Godiya dai tun daga lokacin dai ban sake isa kusa da mota wai na tuƙa ba. So ne dai ina nan dai tukuna. Ba na neman wani abun da zai kai ni inda, inda bazan fara ba, inda bazan iya tuƙawa ba. Amma na san lokaci ne kawai don ba na neman wani abun da zai kai ni inda, inda bazan fara ba, inda bazan iya tuƙawa ba. Bali ma mutum yana girma kamar haka ya ci ya kamata mutum ya koyi mota saboda ba ka san inda zaka samu kanka ba. Baka san wani lokaci ne iya tuƙa mota zai yi maka amfani ba. Kada ya zamanto a lokacin da akwai abu a hanunka wata kila ma tsakanin rai da mutuwa ne. Sai ya zama dai ba abunda zaka iya yi amma to duka godiya dai tun daga lokacin dai ban sake isa kusa da mota wai na tuƙa ba. Ace, ace kana da wani abu a hannu kamar mutum ba shi da lafiya kuma yana neman dai ya isa asibiti a cikin gaggawa. Sai ya zama cewa ga mota ga mai amma kuma kai kana nan ba zaka iya tuƙa mota ba sabida ba ka koya ba. Ka ga abu kamar haka babu daɗi in kuma babu mutum da ya iya koyon mota a lokacin da zai taimaka ya tuƙa kenan. An wuce gurin kenan in har wani abu mummunna ne Allahshi sawaƙe zai faru sai ya faru kenan. Ka ga hakan dai bai yi ba saboda haka kuma ya zamanto cewa ka iya akan da ba ka iya ba. Yanzu dai ban iya ba babu karya amma dai da yardan Allah lokaci ne kawai na so zan koyi tuƙa mota. Ba wani ɓoye ɓoye babu wani ƙarya a ba n iya ba. Amma kar kudamu lokaci ne kawai sauran kaɗan. Ni kai na ma ina tunanin ɗaya daga cikin abun da ina so in iya shekarar nan kenan tuƙa mota din nan. Dan ni kaina abin yana damina cewa ban iya shi ba. To amma kar kudamu lokacin da na yi ba za ku je gari ba. Don kuma za ku gaji da ni. Ko in ce za mu gaji da juna ne. Dan dai za a yi ta dai. Amma yanzu haka mubarta yanda take kawai. Shine iya abun da zan iya faɗa. Tuƙa mota yana da kyau fa wancan ba ƙarya. Yanzu ace na samu aikin da gani ga motar tuƙawa ko da shike bansan ko ana iya samun irin aikin can yanzu ba sai ya zamanto cewa ban iya tuƙa mota ba. Ai ka ga hau ne.

Kana rubuta kashe kuɗi a aiki, eh ina rubuta kashe kuɗi a aiki, ina kashe kuɗin aiki kawai ba ma don yadda nake yi shi ne ina da-- akwai account daban-daban. Akwai ɗaya wanda bayan an gama sayayya, safe, rana, yamma, ko na safe ma in an gama, idan ansa kuɗi dai akwai akawu kashi biyu. Akwai kashi biyu sai kuma da wanda ana amfani da shi don zuwa sayayya kashi uku. Daya na zuwa sayayya ne in an gama, in an gama saye-sayen safe, saida abu, a cinikin safe kenan. In haka za je kasuwa, in an gama duba abin da babu a shago, za a rubuta shi. In aka rubuta, in aka haɗa kuɗin nawa ne, muka duba sayayyar da muka yi da safe ya kai ko ya fi. Sai a-- ko bai kai ba, za'a tura kuɗi cikin account da za je sayayya dashi. In har akwai raguwa za'a tura su wane cikin kuɗin. A inda ake ajiye cinikin. Sai in an sake yin kasuwan rana, kuɗin can shi wanda ya rage ɗin za a je wata kila ko za a saya abu. Kuma in ko kuma babu, in an sake yin kuɗi a cinikin da rana ko ya kai zuwa yamma. In har kuɗin ya kai wanda za'a tura cikin account da ake tura wa. Amma shi, a diba kenan, sai za'a tura akawun ɗin. Sai na rubuta nawa ne aka tura akawun ɗin. Abubuwan da an saya, su kashe kashe ɗin duka na riga ɗin narubuta so a ajiye sabida as duban meyene za a saya wanda babu duka ka rubuta. So sai saye sayen da an yi, wato kashe kuɗin kenan, na san da su. So suna nan a rubuce a wani takarda, akwai takardar da ana rubuta abubuwan da ana sayayya, ana sayan su a kasuwa. So zai zama muna sauƙe muna so mutum ya yi tafiya so ko wani ya fada haka nan, tinda akwai sa rubuce a cikin takarda. Na san kuma nawa ne aka tura, in zai saya da shi. In canji ma ya dawo, yana nan a rubuce. Indai a shiga yau, su wa akawu, ya na a rubuce. Wanda an ajiye don duba don wasu ƙanana-ƙanana ababen da za su yi iya tashi wa. Duka dai suna nan a rubuce. Kuma hakan ɗin yana da kyau, sabida in ka zo ka ga kamar kai akwai wani abun da bai ya shiga hanya ko kuwa balance ɗin ko kuwa kuma mene ne ke kaga. In ba ya shiga hanya haka za ka iya ka je ka duba wurin rubutu. Ka san daga ina ne damuwa yake, sai abubuwan da ka bayar akan ba shi ma duka ka rubuta. Wayanda sun bayar basu karɓa ba tukuna, duka suna nan dai a ƙasa. Sabida ka san ina ne kuɗi ya shiga, amma ka ga kamar kuɗi ya ƙasa ne za ka koma ka je ka duba. To su waye ne an ba su a biyu da bayi biyan ba tukuna nawa ne. Duka dai masu zuwa su zo ƙasa kuwa wayanda sunai sai, kaman masu karɓan su suyi ƙarshen watan nan biyar. Sai su zo su cire kuɗi su fara. Kaga duka dai ana rubuta su, su rubuta abin da suke karɓa kullum a sa'a kuɗin ɗin a gun sabida ka da amanta. So haka duk wani siye siye, kashe kashe yayi banɗin shigo, duka ana rubuta shi don samun balance ɗin account.

Yaushe kake kwana kullum? Lokacin da nake kwana akan gaskiya bai da, bai da lokaci. Wai ga shi nan kowane rana akan lokaci kama haka na yake, na yake zuwa kwanciya bai da shi. Akwai lokutan da ina son kwanciya dawuri, akwai lokutan da kuma ni ji da bacci. Wanii lokaci kuma ba bacci ba, amma zan yi bacci sosai a kwanciya. Musamman in ina gayyakin kamar yanzu, ka ga dai ban kwanta ba tukuna. Ina nan ina aikin da ke gabana. Na yi na kasa lokacin kwanciya, wajena abin sai ka. Ka ga ma abin da ke gabanka ko ka yi kashi. Ta isa iya abin da za ka isa ma rana sai ka koma haka, ka je ka yi bacci, ka huta da kukun wanka. Amma kyau bacci dai, bai bacci akan lokaci sabida kukun wanka ya samu ya huta da kyau, ya yi aiki da kyau washe gari. Ko kullum ne yana neman hutu sosai, abin da yana nan yana aiki daga lokacin da ka tare daga bacci dai har sai lokacin da za ka koma bacci. Kaga in ba ka samu bacci mai kyau ba, zai zama ya dawo. Sai ka ga kana, sai ka ga ka tashi da safe kanaji idonka har yanzu da nauyi, kanaji jikinka da nauyi sabida shi ƙwaƙwal wan bai samu ya huta ba. In ya ci gaba da haka kai a kai kuma, sai kasa ka fara mantuwa da abubuwa kamar ni yadda yake mam. Sai ka ga zan tashi ina busa mace. Zan shiga wanka sai in mance in dauka sabulun in na shiga tasha zan fita dashi ne sai mun wanke bari a gurin nan. Zan saka kaya, zan ajiye amma se in tashi na nema. Zan iya rike abu in tashi ina nema duka wayanan sabida shi kwakwalwan bai samu ya huta da kyau bane. Kuma kaga hakan bai yi ba. Ya kamata a kullum yomi cikin dare dai ka tashi bacci. Masu duban lafiyar jikin mutane suka ce kwakwalwanka ya samu ababu ababu awa bakwai ɗin bacci. Ko dayake, ko dayake gaskiya lokuta da yawa dai bai ya samu hanka nan sabida akwai wane aikin da kake da shi da bayadda ka iya da kanka dole ne ka yi. Gashi nan kuma sai ya zaman to yanxu da irin da network da muke da shi wanda baya aiki ne kyau da rana ko da safe in ba dai cikin dare ko da safe sosai ba. Sai ka ga baya yi maka magaba ɗaya abin dakake so. Komai kawai yana ma ajiya. Yanzu kaga kamar ni abubuwa da yawa inaso in yi kwana biyu nan amma gaba ɗaya. Sai ka ga network yake so bazan iya yin su da rana ba. Sai na bari ko daddarei ko cikin dare sosai ma. Kafin nan in iya yinshi. A haka dai ba wai shi network ɗin ya raba amma da sauƙi fiye da yadda za ka yi da rana. Sai ka ji gaba ɗaya an ranka ɓacewa kawai yake yi. Ta hanyar wannan sai ka ga gaba ɗaya kuzari abin da kake so yana siyi ya biya ta bi gaba ɗaya. Sai ka ji gwiwan ka ya mutu sabida kai kana so ka yi aiki amma network yana nan yana canja yana yin abubuwan gaba ɗaya. To kaga shima yakan hanaka bacci saboda in haka sai akwai abin da ya kamata ka yi ba ka yi ba. Sai ka ji kamar dai ranan ɗin bai cika ba sabida kasa abu azuciyarka zakayi amma kuma bai yiwu ba. Sai kaga baka yi bacci akan lokaci ba sai ka gama.

Mene ne abin da kake yi don nishaɗi? Akwai abubuwa daban-daban da zaka iya yi don nishaɗi kam. Zaka iya ka fita da abokai ku je hira. Zaka iya fita kai kaɗema, ka je ka nemo kayan kwallam, ka ci ka sha ka dawo ka yi bacci. Wato in haka kake kake yi zaman kokuwa. Abokai haka nan. Zai iya zaman toma bawai haka bane kawai inaso kasamo lokacin kankane kai kade kaɗai. Ba da wani ba. Ka fitar da kanka, sai zaka iya ka sanna ka yi kallo, kana samu abinci da sha naka, ka sanna abakin TV ka kallo. Wato Netflix and chills. Sai zaka iya, ka nema abin da kana son yi da yana ba ka farin ciki. Imma fita ka je ka kalla wasan kwallo ne? Imma ka samu ka dawo ka zo kana ta waɗancine? Imma ra wane za ka je ka yi abin da kai ka so yana ba ka farin ciki. Haka ya ka yi don nishaɗi. Amma kamanni, fita da abokai. Yayi min ku fita ku je ku yi hira, a yi dariya, a yi wasa, a ɗauki hoto, a yi bidiyo, duka wannan. Ne ɗaya daga cikin yanayin yadda nake nishaɗi, ki nan ko da shike. Ni kai na ma ba ko yaushe ba ne ina so in zama tsakanin mutane ba. Akwai lokutan da ina so in zanna da gani sai kai ɗani kaɗai, ba sai da mutane ba. Kaga in lokacin jiya yanzu, amma ace ina da hutu ne. Ina so in ji daɗin kaina. Kaga sai in nema, in samu abinci ɗanɗe nema, in samu ina kallo, ina dariya. Ko kuwa in fitar da kaina waje, in samu inda zan ci kayan kwallam. Ji daɗin kaina shikenan. In kuma akwai soyi na kusata, ni kaka sai in tashi mu fita ta hanyar ne mu fita. In kuma muna so mu zanna a gida ne, muyi abin da muke so kamar mu dafa abinci, mu zanna mu ci, muyi hira, muyi kallo tare, muyi wasa, muyi dariya da juna. Kaga ne, ko danku da zumun ci tsakani junan ku. Kaga shima abu mai kyau ne. Kuma in fact yana cikin ɗaya daga iyaye ya za suyi da shi mafi kyau yanayin nishaɗi. Imma kana da iyalinka ne a gaban ka, kaga zaka iya ka fita da su, wasada dariyar nan ka yi da su, ku samu lokacin juna. Sabida watarana in harka kaga ba kunnan kusa zaku iya ku tuna da lokacin da kuna tare, ana wasa, ana dariya da juna. Sai ka ga ka ji daɗi. Imma ƙanan nesi ka tashi da wani yanayi ne ko kuwa dai ambata ma da ƙwa hoto ko akwai yanayi. Kaga yinka tuna da lokacin nishaɗi ka iyalinka ko kuwa da masoyinka ko da abokai. Sai ka ji hankalinka ya kwanta, zaka ji farin ciki a cikin zuciyarka. Zai ba kamuka aka yi aikin da ke gabanka. Menene yanayin nishaɗi na? Na fi gabashi na yin da masoyi, ya zama tuntuɓe mu ji daɗi.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki saboda iska ya shiga. Kada ɗaki ya zamanto a tunkutse babu iska mai kyau. Ina nan dai, yadda yake yanzu. Daga ɗakin yayi dus, babu daɗin zama a ciki. Musamman ma in kana rufe windo, ƙofa gaba ɗaya ka fita ka yi a waje. Ɗaki gaba ɗaya ya rufe daga safe. Haryamma in haka ka rufe kamin ka fita ka wancanka e, fa damuwa ya kaɗi. Yana yi waɗanda yanzu na na hutu, ba zan iya ƙura kamata ninka fita ya zama to ka barita haka ko windo in ka ƙulla ƙofar ka buɓewa. Ya kamata ku leƙa kada a fara in zai shiga gidan ka har sawwa ke. Amma nasara in ka dawo, ya kamata in da hali a buɗe window a buɗe har ƙofa amma saboda iska ya samu ya shiga yafi da wato cross ventilation kenan ko. Ka samu, kayi lumfashi mai kyau in ka kwanta bacci. Ba wai kana nan ko ina dus kai maka dinga fashi. Gaba ɗaya ɗakin ka wai biya zamanin yi bama daɗi. Shekarar kai ma baka ji daɗin bacci ba to aiki ne ya kai. To ko da shike wasu dai suna haka kuma basu a gani laifin haka. Amma in ba dai yanayi ne ko kuwa ya zama dole cewa tagan a kulle ba, nafi so ya zama a buɗe. Haka ko ƙofar kama, waye za ka tashi ka kulle kan ka don karen ka na cikin prison bane bai yi ba. Fita za ka yi an san cewa ba kanan. Kaamma da zaran kana gida. Kamata ko ta ina ya zama a cunkuse ba. Ka samu, ka samu iska ya shiga cikin gidan ka gaba ɗaya. Yanzu kaman ace kana aiki a kicin, sai ka ku kulle ƙofar kitchen ko kuw da tagar kitchen yadai za ka yi numfashi mai kyau. Gaba ɗaya sai ya ɗauki zafi. Ba mafita gaba ɗaya sai can gaba za ka ji daɗin cikin kunne ba. Amma ka ga in har ƙofa a buɗe, a taga a buɗe, ka koda shike gas ya kai a fadi ko kuma wani nawo ya wutanin kake amfana dashi. Ba zai zama maka damuwa ba. Ba wai zafi ne gaba ɗaya zai biya saka ɗaki babu mai gaba ba daƙi ma haka. Shekarar musamman ma a ce kanada ya yi su solar masu batiri ɗin. Kasan, kasan yana neman iska. Kamata in har kanada irin su ba ma ya zamanto cewa kana ku kulle ko ta uina ba koda shike za ka nemo me fanka in ba dai AC ne da ka san cewa a kuma ko wani lokaci akwai wutar so wajen ɗai na da sanyi ba. Ko duk wancan in bai kamata ba a kulle windo ba. Haka kamata ka bar shi a buɗe iska ya shigo kai ma ka ji daɗin ƙwanciya ya zama to kuma ɗakin ka yana nan yadda ya kamata. Kada ya kama wuta don solar don zafin batiris ɗin ba abu mai kyau bane in aka bar su haka gaba ba.

Nawa sa'o'i kake kallon wayar ka? Eh, ba zan iya irga ba kam kuma ba zan iya ince ina da wani sa'o'i na musamman da nake kallon waya nama ba. A rana akwai su daban-daban. Akwai yarakun da yana nan, ina nan ina da wasu abubuwan yi da ba a kan waya ba. Ka ga in har hakan ne, ba zan samu lokacin waya ba. Zai zama yana fama da abin da ke gudanar da ni. Ko kuwa ko da ce zan sami lokacin waya na ba zai zama kaman ranar da ba ni da wani abun yi ba. Ka ga lokutan da bani da ko kuwa ina da abun yi, amma abun da nake da shi na yin ɗin a kan waya ne. Ka ga zan ɗau lokaci da dama ina yin shi sai in har ya zamanto cewa, na gama shi abin da nake yi, koƙarin yi a waya ne. Ka ga in har hakan ne hankali ya kwanta, sai zan ci gaba da koma mene nake yi kamar yadda naga dama. Amma lokacin da abubuwan da nake yi ba akan waya ba ne, a wajen waya ne kaga ba zan yi amfani waya ba. Zan ajiye waya a gefe in yi abin da ya kamata. Sai akwai lokacin da ba wai ina da abin yi kuma amma in ban ji kaman in ɗauki waya ko kuwa in daɗe a kan waya ba. Haka dai ina nan dai ko kuwa in nema wani abin yi daban in yi shi yadda nake so ko kuwa yadda na ga dama. Kaga wancan ma akwai amma ace-ace, "Eh zan iya kai har sa'o'i takwas." Wata ran ba zai kai haka ba, wata rana zaifi haka sai duk yadda dai ya kasance ya danganta ga yanayin abubuwan da nake da shi ko kuwa yanayin yadda nake ji a ranan. Amma in ajiye da shi a kan awa takwas ɗin nan, walau kalan da ba zan kai ko kusa da hakan ba ma amma dai bari a ajiye shi a hakan cewa awa takwas ne zan iya yi. Ka ga sai kuma akwai lokacin da zan iya ce zan yi kallo kuma kallon a wayana ne. Ka ga zan ɗauki lokaci musamman in har ranan na yi shiri ne zan yi kallo mai kyau kuma zan iya kalla fim a ce ko biyu hakan nan. Amma ya kai uku to amma kuma ban cika kallo haka ba da zai yi yawa ba ka ɗai ya zo ya dame ni a ido. Tun da yake dai ba kallo ne kawai ne zan yi a wayar ba. Ina da wasu abubai ababan yi. Toh, ka ga dai, ana kalla ya kai film, fina-finai guda biyu. Ka ga ko da a ce awa ɗaɗɗaya ne kaga na yi awa biyu. Balle ma guda film ɗin zai iya kai guda awa uku zuwa huɗu haka nan. Ya danganta da wane irin fim ne nake kallo. Kaga to in ya kai awa biyu zuwa huɗu a kan fim, to awa nawa ne zan yi amfani wayar ɗin? Wa kai na za ka iya, za ka ce za ka ɗan duba WhatsApp, daka duba Facebook, daka ce za ka duba email, haka duba messages, za ka iya ka duba shi na Facebook wato Messenger ka. Ka san yana nan daban da Facebook musamman ma in har ainihin Facebook ne ka ke yi amfani da shi ba light ba. Ka ga shi zai shiga wa Messenger ka sai dai ka ji ta shi Messenger kuma ka ɓa ce llokaci. Ka ga n har ka duba wani abubuwan bamma ce irin su Twitter ko ko wani abu ka ga dai zai kai har zuwa awa takwas ko fiye da, bisa ga yadda dai kake ji ranan.

Kana iya gabatar da rahoto? Ina iya gabatar da rahoto har rahoto tara ni man gabatarwa. Na haye, na cancanta cewa ni ce zai gabatar da rahoto tun tuni me dai hana? Zamu gabatar da rahoto in kamai dai aka mata tuwo rahoto ma aka mai. Ko ma me me dai? Na musa mene ke faruwa farko lokacin wani a ina? Ma wa ye? Meyeni ake nema don gabatar da rahoto? Haka dai a duk abin da kake yakamata ka san me kake shigar da kan ka cike rahoto na mene ne. Su waye ne kanin mutanen za ka samu a lokacin gabatar da rahoto ne? Su ma su rahoto ka rahoto ɗin su waye ne? Yaya ne gaske rahoto na yake? Hakan ne yakamata? Kai dai akwai haka abin da za ka duba. Kamin man ka tashi gabatar da rahoto, wa kaɗa ya zamanto kai ne gabatarwan. Ba ka san ainihin abin da ke faruwa ba ka azura ba ka sakiya. Ko kuwa azura ba ka da laila tun da dai a bakin ka ne aka ji rahoto. Haka duk abin da ya taso daga haka kai ne za a yi waɗannan masu waye ne suka yi ko ka gabatar da rahoto ba amma ko tace an sani tun da dai ya zamanto daga bakin ka ne aka ji gabatarwan ɗin sai an yi ma sani. Haka, sabida haka, hudun haka sai za ka ɗai hankali in aka kawo maka abin gatarwa gabatarwa za ka ɗauke shi cikin za ka ɗauke shi cikin wasu rashin natsuwa ba. Za ka nemi sani me ne yake daga gabatarwan ɗin. Ban da shike. In haka kuma ba aiki ka bari ka sani haka dai na haka kaɗai ka ɗai gabatar da rahoto na tun da dai aka yi. Kai ya za'anta cewa kuma kwana biyu ka, haka tashi ka nema wasu tambayan da bai jatan dawa ko kuwa haka dai shi dai ba ka aiki zai iya gani ko kuwa zai iya karanta shi a haka. Maganar ta da rahoto kam bawani abun da baza iya yi bane. Sabama niɗin ba waye. Ina da kunya haka bane da bazan iya fito in yi magana ba ko kuwa a cikin jama'a ko, ko ma yana dai. Ya ci haka mata hoto ya girma ko da shike wasu kusun yin girma. Na saurari girma su fita daga cikin kunyar su ko kuwa daga cikin yanayin gaske da kike kansu. Amma yanzu wata dai haka yake in ba ka ba tuya ne zai iya son ka yin girma. Mene ne ke buga mutane cewa ki yin girma in haka kina tunanin cewa haka yake amma kuma zaki iya ki yi abin da zai nuna ga hakan ba. Rahoto dai an gabatar kam yadda yakamata. Za a yi shi, a yi shi mara kyau. Sai kuma me kuma? Bawani abin kirki bane baya ko da shike akwai wayanda abin kirki ne. Sune. Na yi sa-- yi ma sani na ma shine rahoton kam gabatarwan ɗin. Kasa, rahoto dai yana nan dai a yanayi daban-daban. Yanayin samarshi dai yana zai iya saka, yana zai iya saka. Ko ba sai yanayin da za a saka ayi abun da nake so ba.

Ina sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu. Haka, ko da shige yawanci ana sanya shi don ado ne, ba wai don yana aiki ko kuwa don za ka duba lokaci da kawo gogon ba, ko kuwa don idan wani ya tanga za ka duba a gogon ka bayar ba. Yawanci dai in ka duba ka gani, za ka ga ba agogon ba aiki ne, yana mankar muma. Ah, kashi casa'in a cikin ɗari, musamman a Najeriya, in ka duba agogon su zakaga ba ya aiki. Abin da yasa ma faɗi haka shine to waya shi ya ɗauki komai, lokacin da babu waya kaga akace eh ihe, in aka tambaya za ka duba agogon ka, ko kuwa dai iya zaman kullum ne abun kama haka yake maka amma, haka in har dai, ka ci musamman ma jahar dinnan Najeriya. In kace za ka tashi ka duba, mamaki zai kama ka, shock ba karamai bama. To a wurince, in aka tambaye ka, in mutum yana wucewa kai, ko kai kankama in ka na so kasan mi ne ne lokaci, zaka just buɗe wayan ka, kunna wayan ka ne kawai za ka ga lokaci. Zaka ga yau mene, za ka ga na yau mene, duka za ka gani ba sai ka dinga tambaye tambiyen mutane, a waje ba. Kaga to, ko dun haka ne sai ka ga dai agogo ya zama abun jan alli ne, ya just saka a hannu ana jin kai da shi, ayi fita da shi. In aka dawo azo a ajiye a cigaba daga inda aka tsaya. Yawanci dai shine akwai ne agogo godiya ne, an na ce wa shi dai yana nan da kyau ne in ka sa a hannu kuwa mene sai ka ga akwai waya da za ka fita da kyau naka. So wane abu in ka duba, dole akwai agogon dai babu babu ba, ka tashi fita sai ka danyi wankanka mai kyau, ka shafa turarenka mai kyau, sai ka tashi ka fita. Haka an wuce gurinnan. Anyi, anyi an sanya agogo an fita, anyi iya rigimar yi, an gama an dawo a cire, an wuce gurin amma a hatun fara jiya su, akwai wayanda su suna sanya agogon, yana nan yana aiki, kuma in ka tambaya za su duba agogo ne su gaya maka lokaci. Mutane kamar babba Alala su suna haka har yau. Sai kuma abin da ya sanace kashi casa'in a cikin ɗari, so biyu da suran kashi ɗarin nan, za ka samu watakila kashi biyar masu ɗaura agogon sai kashi biyar kuwa, sai sanya agogon babu damisar. Za su iya su sa wani abu a hannu dai, amma kaga agogon nan bai cika shawo masu kai haka ba. Balle wane ya duba kuɗi ba sai ya ga duka agogon, agogon da a cikin minti nawa zai daina aiki. To ni sai in bi in rasa ma meyasa mu namu na nan. Na, Najeriya ma gaba daya sai kaga in kai amfani da agogo, wata ɗaya ya yi inyayi yawa zakaga duk gogon ya, ya bace. Duk yana yin kula da shi. Sai kaga a gabadaya ya bi ya zama wani abu ne ko kuwa bace ya daina aiki agogo. Sai kuma har zai biya zaman don ka je ka canza batir ne wannan ne zai koma baya aiki man ta na zai koma baya. So amma ka bari kawai ka zanna dai kala, ka zanna kawai iya naka. Agogo ina sanya wa, amma ba don duba lokaci ba ma su yi suna ƙoƙari, wayanda ba su yi ma, ba wai sun yi laifi bane ko kowa da na.

Kana yin kiran bidiyo? Eh, ina yin kiran bidiyo musamman ma a WhatsApp. Kaga shi yafi sauƙi ma. Da zarar dai yazamanto ce wa ka nada data sai ka kira da shi ka tsaya ma sai ka koma kira a WhatsApp ɗin. Kaga kai yi nan kaza bidiyo kana da isashen data, sai ka yi kiran da kake so da kai ke so kaɗan nan kana ganin mutumin. Mutumin yana nan yana ganinka. Musamman ma in har abokinka ne ko abokiya ka na kud da kud, sai kaga hira ya fita fiya a bidiyo sobi da kaɗan nan kana kallon su. Na kallon juna yana yadda kuke hira sai kaga kamom, eh, kuna tare ne a guda ma bidiyo kol. So ina yin bidiyo kol sosai ma. Da ga abokaina. Iyalina in har ina nan da nesa, naga zaki yi call a bidiyo kalla juna tun da dai. Baka nan kusan da haka ta shiga wai ka shiga kike waje a ɗari goma da shubiyu uku haɗu. Sai kaga dai, a kuma cike nima yin bidiyo kol. Haka akan dai kun kalla juna. Koda shike ba ma biyu ku jiya ta fito jira ba. Amma hira zaku yi duk wane abun da kuka himba dai abun ya kai dai kuwa ba da hannunku kuwa kawai gudu. Mun ha abin da ya zabunto a, a, ba, ba haka ya, bai wuce haka ba. Hada jiki ba. Zaka iya kayi a bidiyo kol. Kalla juna kuyi hira ɗinma. Na yi demonstrate ne da hannu. Da hannuna mene kake yi? Kaga sai kai. Kaga bidiyo kol kuwa yana nan gaba garina. Bacciye mutum da kake so ka yi magana da shi kuma ne. Haka shi bazai iya jin ka ba. Kuma wataƙila bazai iya magana kuma. In har nashi in yayi, ya zama, ya foni sosai. Yiwanda ba a ji ba magana. Kaga sai da, da magana da hannu. Da hannuna mun shuka wai yana yin magana sanda kaga ne. So zaka iya ka kira akan bidiyo kol magana da saƙon da zaka tura wa mutum a makasancewa mutumin bazai iya jin ka ba. Sai ka kira bidiyo kol kaga ya mashi abun da ka keso. In ma ka manta a rabo dai, ko kuwa yana so su yi maka abu baya. Ba ya samun zai shirya kai maka abu. Haka zaka iya kai nuna musu da hannu mene za su yi maka. Kaga shi wani amfani bidiyo kol kenan. Kaga yanzu, ka sai ka tashi ka nanima su don ka yi musu da hannu mene za su yi maka. Kaga shi yasa watuke kan kusa. Amma tun da kana so dai a taimake ka yin abu kuma mene dai. Sai ka ga dai ka iya ka isadda saƙon. Sobi da mutumin yana kallon ka. In ma ya zamanto ka nuna mene akwai jan yan da saƙo yake. Kaga zai nuna maka ko kuwa kai saka nuna mai akwai wajen bidiyo kol. So shiɗin kira. Eh, ina yin, a kira bidiyo na lissa fa wasu amfani sa. So daga nan dai kaga cewa yana da mahimmanci. Musamman ma in ya zaman to wanda kake yi magana da shi baya nan kusa. Kuma nayi kwana biyu bakuga juna ba. Zaku iya kuga juna a bidiyo kol.